Kana yin kiran bidiyo? Kana yin kiran bidiyo? Kana yin kiran bidiyo? Kana yin kiran bidiyo? Kana yin kiran bidiyo? Kana yin kiran bidiyo? Kana yin kiran bidiyo? Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo, musamman da daddare idan zan yi kafin inyibarci. Ina wani, ina kiran masoyiya ta a wayan bidiyo, sai in kalle ta, ta kalle ni, mu ji daɗin juna.

Yaya kake karɓan baƙo? Yaya kake karɓan baƙo? Yaya kake karɓan baƙo? Yaya kake karɓan baƙo? Yaya kake karɓan baƙo? Yaya kake karɓan baƙo? Ina karɓan baƙo ne da hannu bibbiyu. Ina mai lale marhaba da ya hazo. Zan, zan gaishe shi inzo in ba shi waje ya zauna. Yana zuwa zan je in kawo mai ruwa ya fara sha. Sai in kawo mai abinci ya ci ƙoshi. Sai in ce yaje ya ɗan kwanta ya watsar wa.

Kana yin addu'a kullum, kana yin addu'a kullum, kana yin addu'a kullum, kana yin addu'a kullum, kana yin addu'a kullum, kana yin addu'a kullum, kana yin addu'a kullum, kana yin addu'a kullum. Eh, ni mu'abocin addu'a ne, sabida addu'a shine makamun mumini. Ko da yaushe akwai addu'a a bakina, sabida da addu'a ne kaɗai zaka kare kanka daga sharrin makiya mahassada 'yanguwar munafikai.